Ku gaya mana game da kiran bidiyo da danginku da suke nisa. Eh, kiran bidiyo call da na yi da wata ƙanwata da take UK gaskiya bidiyo call abun al'ajabi ne abun sha'awa ce.

Gardaman ƙwallo, ƙwallon ƙafa da ƙungiyoyin da ake goyon baya, ku faɗa game da ita a tsakaninku. Eh, game da ƙwallon ƙafa da ake bugawa gaskiya abun na haɗa kan mutane. Wayanda suke ciki suke goyon bayan ƙungiya ɗaya kenan. Sannan wayanda basu goyon ƙungiya ɗaya akwai competition a tsakanin su.